Ina zubadda shara a cikin kwando ne. Da ma duk wanda ya zamto cewa yana da tsafta, ba zai bar shara ta dinga yawo a cikin gidansa ba ko a wurin zamansa. Dole ne ka tanadi wani guri na musamman inda zaka dinga sa sharan ka. Sabida yana ɗaya daga cikin tsafta, sannan babu wani addini da bai ba tsafta muhimmanci ba. Dole ne ya zamantace cewa shi wannan sharan a killace shi a guri ɗaya da kuma sanya wani abun da zai zamto cewa wa in, in yana yin wari, a rage warin da ke cikinsa da kuma mallakar abubuwan da zai zamto cewa ƙudaje sun yi yawo a cikinsu. Sannan ita zub da shara takan kasance a wani yanayi kamar haka. Na farko ana so tai nesa da mutane. Na biyu ana so ya zamto cewa an, kare haƙƙin maƙwabtaka. Kar ka zub da shara ta inda zaka cutar da wani maƙwabcin ka. Na biyu ana so ya zamto cewa an, kare haƙƙin maƙwabtaka. Dole ne ya zamto cewa a lokacin damina kar ka bari ruwan sama yana dukan sharan ka. Sabida ita wannan sharan a duk lokacin da ruwa ya shiga cikinta, so ƙamshin warin da ke cikinta zai dinga tashi. Idan aka yi ruwa rana ya, ya buge ta, za kaga tana tashi. Ba tare da ka sani ba sai ka cutar da ƴan uwan ka. To hakan baya ɗaya daga cikin ɗabi'a da ya kamata ace mutum yayi. Sabida haka sai mu koƙari mu kiyaye. Zub da shara abu ne wanda ya zamto cewa yana da muhimmanci sosai ƙwarai da gaske. Wannan shi ne abin da zan iya ce wa insha Allahu. Allah Ubangiji ya sa mu dace.

Lallai dafa ƙwai yana da mahimmanci. Ina dafa ƙwai a yayin da na sanya, da na samu ruwa na zuba tukunya, na samu ruwa na zuba a cikin tukunya. Sannan sai in tsoma ƙwai na, sannan sai in hura wuta. Wasu suna dafa shi a gawayi, wasu suna dafa shi a, a gas, sannan wasu suna dafa shi da hita. Duk wannan hanyoyi ne wanda ake dafa ƙwai a cikinsa. Sannan kuma shi kwan nan yana da bala'in daɗi, sabida shi kawai da kake gani ana bala'in sonshi duk da cewa kwan yayi tsada a wurarenmu amma kuma hakan bai sa mu mun yi kasa a gwiwa wajen cin wannan kwai ba saboda shi ƙwai da kake gani, haƙiƙa yana da amfani a jikin ɗan adam. Saboda haka duk wanda ya zamto cewa yake son ƙwai, ko da bai da kuɗi to yayi ƙoƙari ya tanadi abin da zai yi kiwo, wanda zai dinga masa ƙwai kaman kaza ko agwagwa ko kuma talo-talo ko kuma gis da sauransu. Duk wannan dabbobi ne da ya zamto cewa suna yin kwai sannan kuma ƙwansu yana da muhimmanci a jikin jikin ɗan adam. Haka nan idan ya zanto cewa misali zaka yi cin-cin, ko zaka yi cake, ko zaka yi wani abu dai wanda ake haɗashi da fulawa yawanci waɗannan abubuwan dole ne ana sa musu ƙwai ana sa masu ƙwai saboda hakan yakan ƙara masu nagarta da daɗi. Abinda zaka dinga cin wannan abun kana jin daɗi. Duk wannan abun yana ɗaya daga cikin abinda za'a kirawo muhimmancin ƙwai. Da kuma mahimmancin yin amfani da ƙwai a cikin sauran abubuwan da muke na. Kayan laƙwamashe, ake cewa ko laƙwamashe. Duk wannan yana ɗaya daga cikinsu. Insha Allahu.

Tsintsiyar da ake amfani da shi gurin yin shara, irin wannan tsintsiyarce wacce ake ce mata kwakwa. Wannan lokacin kuma ina amfani da tsintsiyar laushi, saboda ita tsintsiyar laushi ba za ta babbazama shararka, amma ita tsintsiyar kwakwa za ta iya barbazama sharan ka daga inda ka faro kafin ka gamata.